Kana bada shawara a gurin aiki? Eh, sosai, maƙo musamman idan har an buƙaci hakan. Ah, musamman ah, idan aka ce shugaba ya nemi shawara akan abin da ya shafi ma'aikata, to dole zaka ba shi shawara mana muhimmiya wadda ya kamata.

Kana yin addu'a kullum? Eh ƙwarai kuwa, kullum ina yin addu'a musamman lokacin da na yi sallah. A cikin salloli guda biyar, kowace sallah idan na yi, zan yi addu'a. Hakanan ba wai sai iya sallah ba wasu lokutan da dama na kan yi addu'a saboda al'amura na rayuwa.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo, musamman a lokutan da ake labarai. Nakan kunna rediyo in ji labarai don na ji me duniya take ciki. Haka ma wasu lokutan ma ba sai labarai ba haka akwai shirye-shirye da ake wanda ina jin daɗinsu to nakan riƙe lokacin da ake gudanar da su. Sai in shirya duk lokacin da za'ayi na kunna na saurara.

Sau nawa kake yanke farce? Eh ina yanke farce, ah, a sati sau ɗaya amma duk ranar Juma'a. Yauwa, da mu a tsari na addininmu duk ran Juma'a ake so mutum ya yanke farce. To duk Juma'a kafin na je masallaci ina yanke farce na. Ya zama na a sati sau ɗaya ke nan. Yauwa.

Kana sanya bel kullum? A'a, gaskiya ba kullum ba. Tun da dai misali mu kamar mu Hausawa muna sa manyan kaya, to su kuma manyan kaya ba a saka musu belt da ta zuge ake amfani. Amma duk ranar da na sa ƙananan kaya ina sa belt. Kuma dai dama yawanci kayana ni ƙananan ma sun fi yawa. To ina dai yawan saka ta amma ba kullum ba.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh gaskiya ina rufe wa. Ina rufe bakina duk lokacin da zan yi hamma. Saboda a tsari na addinin Musulunci ana son mutum duk sanda ya yi hamma to ya rufe bakinsa. Yauwa. Hakan ne yasa duk sanda na yi hamma bana mantawa ina rufe bakina. Yauwa haka yake.